Eh a gaskiya ina son miya amma na fi son miya mai sanyi ita kuma ba mai zafi ba akan mai zafi ba saboda na fi son dai in ci abu hutacce wanda baya da zafi.

Ba dai ina yin kuka ba, idona yakan yi ƙwalla a duk lokacin da ake yanka albasa musamman ma idan tana da yaji amma ba dai kuka nake yi lokacin da nake yanka albasa ba.

Eh nakan kammala aiki a lokaci, ah yadda na tsara shi misali nakan tsara shi ta hanyoyi da dama wa'yanda zasu sauƙaƙe mun aikin, hakan yasa nake kammala shi a lokaci da wuri.

A duk lokacin da ruwa yake zuwa, mu kan yi amfani da wannan dama domin gudanar da noman da muke yi a gonakin mu. Mu kan gyara gonakin mu domin gudanar da noma.

Eh a gaskiya na fi kuzari da yamma kasancewar mafi yawancin lokuta idan na tashi da safe, na kan ji jikina ya mutu amma da yamma na kan jini lafiya ƙalau da ƙari na.

Eh ƙwarai, mukan yi amfani da ruwan rijiya musamman wajen wanke wanke haka da yin girki da kuma wasu ayyuka na yau da kullum.

Eh ƙwarai, nakan yi kiran bidiyo wato bidiyo call musamman mata da waya na a manhajar WhatsApp na fim bidiyo call ta wannan hanya.

Eh, hanyoyin inda nake kawo gidanmu suna da yawa musamman ma duba da la'akarin yaya gidan yake ta wannan hanyoyin nakan bi na kawo gidanmu.

A gaskiya dangin mu suna da yawa sosai. A tsaye a ƙayyade su ba lallai ne amma dai a bisa hasashe da kuma wannan dangin mu za su iya kyau wa kamar mu hamsin haka ko sama.

Allah na kan share ƙura sau huɗu zuwa sau biyar a kowanne rana.

Eh, akwai lokuta da dama da na kan tauna goro. Musamman ma idan zuciya ta taka haka, na kan tauna goro kuma na kan ji daɗin haka.

A'a, ba kullum nake shan magani ba. Kasancewar lafiya taƙalo. Idan dai bani da lafiya ko ina da wani larura, nakan nemi magani na sha amma ba kullum ba.

Nakan ajiye takardun aikina a wuri na musamman inda na san ba za su lalace ba ko kuma wani abu ya taɓa su. Haka nake ina adana su a kyakkyawan wuri.

Eh nakan yi wanka a kullum kamar sau biyu haka ma'ana safe da yamma ko kuma safe da daddare haka.

Eh na kan yi amfani da tsintsiya kala ƙwara biyu kamar akwai tsintsiya da mu ke kira ɗan laushi wanda mu ke share ɗakunanmu da, sannan muna da tsintsiya na kwakwa wanda mu ke share haraba ko kuma wani wuri kamar banɗaki haka.

Eh askiya na fi son lokaci na shekara, na fi son lokacin damuna, kasancewar yana kasancewa a yanayi biyu, matsakaicin zafi da kuma matsakaicin sanyi.

Eh, a gaskiya ranar da na fi so ko kuma in ce ta fi kyau a mako shine ranar Juma'a. Kasancewar mun fi uzururuka a cikinta.

A, a gaskiya ni bana cin salati amma dai inayin salati a lokuta da dama.

Abu mafi muhimmanci a kasuwanci shine ka riƙe gaskiya, ka riƙe amana. Kuma sannan ka mutunta abokin cinikinka a gaskiya. Babu abun da yafi haka a kasuwa.

Mukan zubar da shara ta hanyoyi da yawa musamman ma idan bayan na share mukan tara ta a guri sannan mu ƙone mu kai ta bola mu watsar ko kuma mu kai gona.

Duk lokacin da nake a waje, kalar wasan da nake, muna yin wani wasa da a Hausa muke kira da suna langa. Kusan wannan wasan shi ne fiye a lokuta da dama wanda nake kasancewa a waje.

Eh, ƙwarai da gaske, ina buga rubutu da sauri sosai ma kuwa domin ina yin sa da hanzari a ƙanƙanin lokaci na kan yi rubutu mai yawa.

To a gaskiya guraren da nake son ziyarta suna da yawa, amma dai mafi muhimmanci a gare ni shine ina son ziyartar makka sannan na ziyarci, Madina kabarin fiyayyan halitta annabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.

Ah gaskiya furen da nakeso suna da yawa, amma dai a ciki nafi son fure mai launin kore da kuma wani mai kalar pink wanda yake bada wani kalar ƙamshi ina son irin wannan fure.

Launin labulayen mu ya kasance launin fari, sannan kuma a wani wurin za ka same su launin kore ne da ruwan guraji.

Yanayi ko kuma kalar ɗakin da na fi so, na fi son ɗaki mai ciki da falo wanda yake a haɗe da kuma taga haka wanda yake da ƙofa mai loca.

Maduban da muke dasu a cikin gisa suna da yawa, a ƙalla zasu iya kaiwa kwaya huɗu zuwa biyar ko kuma shida ma saboda akwai su a gurare da yawa.

A gaskiya na fi son mota taksi akan bos, kasancewar ita taksi ta fi zuwa gurin da mutum yake buƙata cikin gaggawa cikin boss.

Eh ƙwarai ina iya tsalle igiya sosai ma kuwa. Domin wani lokacin ma nakan dinga ɗaukar ta ina yin wasan ski fulrot da itawan da ake tsalle ana hauriwa.

A gaskiya launin da na fi so wato favorite kalo nawa wanda na fi so na fison abu ko wane iri kalar fari shine kala wanda na fi ƙauna.